Abin sha da na fi so shine ake kira da lemon kwalba ko kuma ka ce Mirinda, Mirinda ko lemon kwalba.

Ai ni muddin na kama aiki bana dakatawa. Sai na tabbata na gama aiki dinnan. So ni bana wasa da aiki, duk aikin da na samu yi nake da zuciya na daya.

Ni fa na fi son hawan lift saboda ban da ƙarfin hawa matakala, so na prefer na fi yarda da hawan lift gaskiya.

Wallahi buredin da na fi so shi ake kira da butter bread. A ostrich ake sayar da shi. Butter bread ita ce buredin da na fi so.

Eh wallahi ina zuwa kasuwanci. Ina kasuwanci a nan kasuwan Central Market garin Kaduna. Amma ni ɗan ba kano ce.

Eh, a lokacin zafi ina son zama kusa da taga amma a lokacin sanyi bana son zama kusa da taga sai an masa saboda mura kar ya kama ni.

Eh tabbas, ai dole in kwaye yarana. In kare yarana daga kayyakin cuta, don saboda bana son yarana su zama 'yan iska ko 'yar lalata.

To, abinda nike yi lokacin da nike jin damuwa sai in kwanta ko in yi addu'a, yi magana da Allah yanda zai ba ni kwanciyar rai kuma ya kwantar da hankalina. Abunda nafi yi kenan.

Gaskiya ni ina bada ra'ayi mai kyau. In an ba, in na samu aiki bana wasa da ɓata lokaci. Kuma ni in na fara sai na gama. Kuma komai ya ƙan ƙantar aiki sai na bashi duk abin da nake da shi in yi. Bana barin aiki in ce sai anjima, ba da ni nake wancan ba. In na samu aiki ina sa rai na in tabbata nayi duka.

To tafiya zuwa wurare, na fi tafiya da ƙafa. Yawancin tafiyoyi na da ƙafa ne amma in ba wai zan yi tafiya zuwa wani wuri ba, na fi tafiya na da ƙafa ko kuma in bi mota.

Wallahi ni na fi son wasan ƙwallon ƙafa wato wanda ake kira da football a turanci. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa to shine na fi so.

Eh tabbas kujeru na suna da dadi, don ni ina son kujeru masu kyau kuma bana wasa da wurin zama na saboda ciwon basir kada ya kama ni so bana wasa da wurin zama.

Eh mana, ai dole in duba kalanda kullum don ina so in san shirin da nake da shi ma kowace rana. Don saboda ni ina yawan dubawa, in shirya kayayyakin da zan yi yau da kullum. Kuma in gan yaushe da yaushe muke da kayan harkoki da ya kamata a yi.

To ina so in bayar da kyautan kuɗi yawanci ma talakawa da na san ba su da shi. So in na gan wanda bai da abu sai in cire daga abin da nake da shi, in bayar abin da Allah yake so ke nan gada wurinmu.

Gaskiya ina jurewa barkono mai yaji. Donni inason yaji sosai. Don zan yi abinci na ko taliya ko shinkafa in ban ji yaji ba dadi bana ji wallahi.

Ainihi farka wa in na kwanta ana karfe hudu, na tashi don an fara kiran sallah. So in na tashi sai a je addu'a.

I to ni kam banda lokacin hutu amma yawancin lokacin hutu na lokacin da zan je addu'a ne ko kuma in na ji jikin bai yi ƙarfi ba sai in je in huta.

Aini na fi son lokacin December. A lokacin shagali da kasuwanci yana tafiya da kyau, so wa lokacin ne ni na fi so.

Ai tabbas zan ina jin kukan zakara da safe don saboda akwai gidan gona kusa da mu, so kowan da safe ina jin kukan zakara.

To a unguwanmu gaskiya akwai kyau, sai dai ta hadu da Kiristoci da Musulmi. So angonmu ana zaman lafiya babu fada, muna nan tare, muna raba abinci da juna, muna yin kome tare ba akwai hadin kai. Ba mu fadan banza, babu rayuwan banza, dukanmu muna yin abin da ya kamata.

Wannan zan ce mama ta. Ita ce kawai take baya na a duk abun da zan yi. Ita ce take kakkafa mun baya. So mama na ne zan ba ta wannan.

Ina wa bana sa safa kullum. Ban cika sa safa kullum, na fi son aiki da hannaye na. Don sabada yanayin aikina ka zaka fi jin daɗin aiki da hanayenka ba tare da safa ba.

Ni aikina ina fara ƙarfe takwas, muddin takwas ta yi sai in je aiki a buɗe shaguna a fara kasuwanci. To, hakan take.

Eh tabbas ina tsallan igiya sosai tun daga lokacin da muke makaranta, lokacin da muke makarantan primary school, secondary school har university ina tsallan igiya har yau har gobe ina tsallan igiya da yardan Allah.

Eh ina shan ruwa mai sanyi sosai amma kaman a yanzu ana sanyi a garin Najeriya so ni ban cika damu da ruwan sanyi amma ina bala'in son ruwan sanyi. Nafison ruwan sanyi fiye da ruwan zafi.

Abincin gargajiya da na fi so akwai wani da ake kira da karkashi ko miyan kuka. Miyan karkashi ko miyan kuka yana ba da amfani a jiki sosai. Abincin gargajiya da na fi so ke nan.

Abin da nake yi don ƙara aiki shine na cika yawan aiki online. Ko kuma inda ina so in ƙara aiki sai in ci abinci da kyau.

Ni fa ina zuwa kasuwa kowace rana, daga Lahadi har zuwa sati. Zuwa kasuwa na ke yi kowanda ranar duniya in Allah ya kambi ya bar mu a cikin masu rai da lafiya.

Lambarku mai albarka shine wanda yana nan tare da albarkun Allah. Albarkun da ya kamata ka samu kana yin abun kirki da rayuwa shine lambarku mai albarka.

Tabbas ina iya jefa dutse da nisa tunda ba sufa na yi ba. Ni ɗan saurayi ne mai shekaru ashirin da shida, so tabbas zan iya jefa dutse da nisa.

Wallahi bana cin tafarnuwa don ban iya cin shi ba so ban cika son shi. Ni dai na fi son cin shinkafa da wayansu kayayyaki masu dadi.

To, in na dawo aiki na ci abinci, sai in yi addu'a, in zuba ruwa sai in kwanta. In kwanta in yi tunanin duka harkokin da na yi a ranan sai sannan in yi karan addu'a sai in yi bacci.

Eh ina musafaha da mutane don nima dan mutane ne ni karan kai na. Ba wanda zai ce yana haushi da ni ko wani abu. Soyayyar mutane yana cikin zuciya na kamar yadda Allah ya ce muyi.

Ni ina sonya hulla amma ba kowace lokaci ba don saboda ni ina da don karamin fuska da karamin kai, so bana yawan jin daɗin sa hulla gaskiya.

Muna amfana da su boot da su flawa a wuraren yin cake. Muna amfani da su bota da kayayyakin yin abinci, yauwa su muke yawan amfana da su a wurin aiki.

Eh ko a yanzu ma na yawan lullube da bargo. Ai akwai sanyi so tabbas kana bukatan bargo a lokacin mu wannan, lokacin da muke ciki wannan dole ka nema bargo.

Ai lokacin hutu ina shakatawa da kyau. Yawanci lokacin hutuna yakan zama ran Lahadi. Don Allah ranan ne mukan fita da abokane, mu je mu sha, mu ci, mu sha, mu yi shagali da juna.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace. Ah, ina bala'in son shan ruwan 'ya'yan itace don saboda ni na yarda da gargajiya sosai. Ai in ban sha ruwan itace ba mene yi? Ai tabbas za mu sha ruwan itace. Kuma ka gan yana sa ƙarfi, yana kara, yana kara mana ƙarfi a jiki. To kuma abin da Allah ya bamu ne tun daga lokaci. Iyayenmu suna sha mu ma dole mu sha. Kuma ka gan lokacin iyayenmu sun yi ƙarfi sosai saboda shan 'ya'yan itace. To mu ma muna sha, iyalina suna sha, jikokin 'yan gida duka kowa na sha.

To, yanda nake magance kokekoke shine ana bin kowace abu daya bayan daya. Bana sauri, zan kwantar da hankali na, in biya in yi, in bi abu yanda ya kamata. Haka nake magance kokekoke na.

Eh ina buga rubutu da sauri sosai. Ka gan kamar lokacin da muke makaranta duk abin da aka ce rubutu dai farkon karewa sai mu bamu ɓatan lokaci in an zo harkan rubutu. A rana suka ga hannuna kawai rubutu rubutu take. In ka bani takadda ma ka ce in yi maka rubutu gada safe har yamma ban da kiwiyan wannan. Ko a makaranta abokan zamana da abokan wasana za su zo su kira ni su ba ni takaddunsu in taya su rubutu. Har biya na ake ma don in yi rubutu. Toh ni bana wasa da harkar rubutu. Ina rubutu sosai bana wasa da wancan. Har a kan bango ko a kan blackboard rubutu muke sosai sosai. Tabbas wannan ina iya na iya rubutu sosai bana wasa.

To, ruwan da na fi son shan kullum shine ruwan roba wato ruwan da ake kira da swan water. To swan water nafi son sha da kullum amma duk lokacin da ban samu swan water ba sai in sha pure water. In kuma ban samu pure water ba muna da borehole a gida, so ruwan borehole nike sha. Amma ruwan da nafi son sha kullum shine swan water. In na samu swan water sha nike sosai. Kuma don saboda yana bada, yana da tsabta kuma is yana nan da tsabta sosai. To ruwan da muka fi son sha kenan a gidan mu. Amma in bamu samu swan water ba sai mu sha pure water. Kuma da shi muke using, da shi muke amfana muyi abinci. In muyi abinci da shi ka gan abincin yana nan da tsabta kuma yana da kyau a jiki babu illa. Abin da muka fi son sha kenan.

Tabbas ina iya gabatar da rahoto. Ko lokacin da muke makaranta, ai duk wani rahoton abin da ya faru a makaranta ni akan kira, don ni ne class rep a lokacin. So in an kira ni in bada rahoton abu, zan fara ga da yadda abun ya faru har zuwa yadda ta kare. Ba abun da bazan iya fada ba. In kaɗan dande ka tambaye ni abu, tabbas zan san me ya faru, yaya ta faru, dawwa dawwa ta faru. Duk wani abun da ka tambaya sakani rahoto zan baka. Ko ba a farnin makaranta ba ko a farnin aikin da nake, don ni ne supervisor. So duk wani tambaya da ka yi tabbas zan bada answer. So duk wani tambayan da ka yi ina da answer da zan ba ka. Babu wani bada karyan rahoto. A'a ba da ni ba, ni da gaskiya, da gaskiya zan yi maka.

Eh ina zama kan giwa sosai. Kai duk lokacin da mun fita, mun fita yawon shagali ina zama kan giwa. Kai ina son giwa sosai don saboda abin da yanwayena sunfi wasa da su ke nan. A gidan mu ma muna da giwa, muna da giwa a gidanmu. So muna kiwon su, muna yin amfani da su a wurin wasannin na'ura muna amfani da giwa sosai. Kuma duk yawancin lokaci in mun iya zuwa yawo wani lokaci mun cika ɗauka giwa mu je yawo. Mu dan zagaya anguwa mu gani ya anguwa take duk lokacin da ba mu ji da hawan mota ba. So eh tabbas muna son suna zaman giwa sosai ina zama kan giwa. Wannan taɓas ne, ni ɗan Kano ne kuma ni yaron sarki ne. To muna da giwa sosai a gida.

To duk lokacin da na yi da mun yi abinci a gida, ci muke sosai. Don gida na muna ba layin ci abinci. So dai dai dai dai muke yi ba mu yin abinci ya fi. Amma duk ranan da mun yi abinci da mun yaga da mun gagara ci muna da aladu a gida. Muna da shanayen, muna da dabbobi, muna da karnuka. So in mun yi abinci da ya rage sai mu ci mu ba ma karnuka kuma ba ma dabbobi. Amma duk amma ba haka ba muna da masu zuwa neman abinci. So yawancin lokaci muna yin abinci har mu rage musu don mu samu mu ba ma wayan su. Saboda zaman tare da zumunci. So mun yi abinci mun san ba za mu iya ci duka ba sai mu yi ta mako mu raba da wayan su. Su ma su samu su ci. Haka ne ya kamata ya zama da zaman lafiya da zaman tare. So ba mu zubar da abinci a banza a banza. Ina ba mu yin haka. In mun yi abinci za mu yi shi yanda zai ishe mu kuma ya ishe dabbobi. Amma in ya rage to amma bai rage ba to za a ƙara dafa wani.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai, so kama ina na farka da safe ƙarfe hudu. Munje muyi sallah, ina dawo daga sallah a yi wanka, a ci abinci. Inna ci abinci in zauna da iyalina, in basu shawar yanda za suyi rayuwar rana. So bayan na basu shawar sai ni kuma in zauna inyi nazarin ranana yanda nake so ranana ta zama. In bama kai na shawar a kayakin da na ce ba zan iyi ba da kayakin da na ce zan iyi. So muda lokacin aikina ya kai, daidai daidai lokacin aiki nike. Bana wasa da aikina, bana wasa.

A ina bana cize far-farce na. Da wannan hanyar datti ne, akwai datti a cikin farcenmu, so bamu yin wancan. Ni ma bana so ko yara ma na gani suna yin abu haka, haushi ma nake ji. Abin cimun rai yake. Ya za ka zauna kana cin farcen hannunka? Ai bai yi ba. So bana cize farcen hannu, bana cize farce. Wallahi bana son abun ko kaɗan. Da wannan yana da babban illa. Akwai wa yansu kimantan ayuka, kayayyaki da suke a cikin wurin da ba su da kyau ma jikinka. So murda ka ɗauka abun ka sa a cikin jikinka, ka gan zai zama maka babban illa. So bana wasa da wancan, ni bana iya yin kayayyaki ɗin nan ko ta wasa, ko iyalina ma ba su isa su sa, su cize farcen su a gabana ba. Don su ma sun san wannan abu ne bana yarda da shi ko kusa ko kaɗan.

Ai takardun aikina gaskiya bana wasa da su. Ajiyan takardun aiki ina ajiye su da kyau da kyau don saboda aikina ina kimantashi da duk wani abin da na san zai kawo min rudani da damuwa. To tabbas in na kwashe nayi takardun aikina ina da wurin da nake ajiye su ina da jaka na musamman don takardun aiki. In naji aiki na dawo ina rubuta rahoton abin da muka yi na rana din, sannan kwashe takardun in ajiye da kyau. Kuma iyalina inda nake ajiye takarduna a cikin ofis a gida so babu wanda yake shiga yaje ya taba min takardu. So muddin na ajiye takarduna ba mai taba. Takarduna na nan ko wacce lokaci in na ajiye shi ba wanda zai taba, ruwa ba zai taba ba, babu wanda zai yi min wasa da takardu. To haka nake ajiye takarduna da musamman.

Gaskiya wurin aikinmu akwai zaman lafiya kuma tana da dadi aiki. Muna aiki tare daga ga ogan har zuwa wanda yana security. Kowa haɗin kai muke, ba aikin da ba mu yi tare. Duk wani aikin da ta kamo dukka in anzo wurin aiki, kowa sa rai da sa jiki yake yai aiki kuma muna zaman lafiya. Babu fada, babu kome. Duk wanda ya kawo abin da zai kawo mana ruɗani cire shi muke daga wurin aiki. Kuma muna aiki da haɗin kai ga soyayyan juna, ga son Ubangijin Allah. So duk in ta zo wurin aiki dai babu matsala. Kuma yanayin aikinmu muna, muna ba da, muna sadar da kayan abinci, muna sadar da kayan cake, muna sadar da abincin kaji da abincin awaki duka muna yi a kamfaninmu.

Ai, jakan da nike kai aiki irin jakan baya na 'yan samari. Irin jakan baya nike kai aiki. A cikin jaka din ina sa su littafin aikina, duk su kayan sawa na nakan sa a ciki. Wani lokaci in duka abinci na insa a cikin jaka din. So a irin jakan baya in rataye sai inje aiki. Irin jakan baya nike kai aiki.

Ai ni ina amfani da matashin bada uku a ɗakina. Bada uku akan gado shine ke amfani da shi. Bana wasa da wancan dan matashin shine dadin bacci.

Eh, ina iya dafa abinci sosai don ina son cin abinci sosai. Na iya dafa taliya, na iya dafa shinkafa, na iya dafa tu masara, miyan kuka duk wani abun da ka san ina son ci ina iya dafa shi sosai. Ina dafa abinci sosai sosai. Tabbas wannan gaskiya na iya. Mama ta ta koya mana yin abinci da kyau, to bamu wasa in ta zo har kan yin abinci. Amma fara yin abinci da ni da ƙannena muna yin abinci. Ni karen kai na in an dafa abun da ba na so a gida sai in shiga kicin in dafa abun da ni ke son ci. To bana wasa da yin abinci. Na iya dafa abinci sosai sosai kuma ina dafawa.

Kai abincin da ya fi sani jin daɗi shine taliya, taliya da wake wato da turanci ana kiranshi spaghetti and beans. To taliya da wake shi yake sani jin daɗi sosai. Komai koshiyana in ka bani wancan wallahi bana iya ce a'a. In ka bani wancan ci nake sosai sosai. Bana wasa da wancan gaskiya na iya cin abinci dinnan sosai. Kuma in na ganshi murna nake ji. Komai bakin cikina murda ka bani taliya da wake farin ciki nake ji. Ko da babu ruwan sha ni ci za'in yi.

Gaskiya abunda nike jin tsoro shine faɗa. Bana son faɗa, bana son abunda zai sani in ɓace da wani. To ni duk wani abunda zai sani bacewa da wani gudu nike. Bana son faɗa gaskiyan al'amarin kenan. Duk wani abunda zai kaini ga zuwa police station ko abunda zai bani, zai ɗauka mun kwancan hankali ni bana so gudu nike. Na son abunda zai bani kwanciyan hankali. So duk wani abunda zai tayarmun da hankali kaman fadda da kiyayya gaskiya ni gudu nike bana so.

Gaskiya ina fin son fensir don saboda in ka yi amfana da fensir za ka iya share bayan ka yi kuskure. Abin da ya sake na.

Ni fa, gaskiya ni nafi son bas, gaskiya ina son bas sosai. Wanna dai bana wasa da shi, ina son bas.

Irin tufafin da na fi so, irin tufafi masu kyau waƴanda suke magana a kan karatu, a kan rayuwar zaman lafiya. Rayuwan zaman lafiya tufafin da zai ba ni ilimi a kan kuɗi da kasuwanci.

To apps da na fi, apps da na fi amfana dasu da yawa shine Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp da MS Word. Ina amfani da MS Word sosai don saboda shigar da rubutun aiki. Kuma na fi amfani da camera don hoton harkokin da muka yi na rana. So ina amfana dasu da waƴansu app kuma kaman YouTube ina amfana da YouTube sosai. Ina amfana da Boomplay don ina yuzin shi inji waƙoƙi masu kyau. Ina amfani da littafi da littafin waƙoƙi duka. So apps da na fi amfani dasu kenan sosai a wayana.

Gaskiya a mako muna taro har su goma zuwa su goma sha biyar muna taro a mako. Ba mu wasa da zuwa taron zaman lafiya da taron dangi da taron juna. Muna zuwa taro sosai gaskiya.

Na fi amfana da hannun dama. Na fi amfana da hannun dama na sosai. Don da hannun dama na fi kwashe kaya, da hannun dama na ke noma, da hannun dama na ke buga sinuka, da hannun dama na ke kwasan yara. Duk yawancin harkoki na da hannun dama ne. Don ni dan hannun dama ne.

Gaskiya ina karɓan kira sosai a rana. Don nine supervisor, so duk wani abin da zai fita da abin da zai shiga cikin company ta wurina take fitowa. So ga dabu'a kan kiran aiki ina karɓa kira da yawa sosai. Tabbas ina karɓan kira da ya fi so ɗari ma a rana. To yanayin aikina ke nan, ina kira sosai.

Gaskiya, kayayyakin da nake tunawa da yaro sun yi yawa. Kamar yadda mukan yi wasa, mun duka irin taya muna tuka a gari, mun samu abinci, mu je muyi wasa, mu dawo, mu kwanta. Da nisai abokina da ake kira da shi Clement, Clement. Clement abokina ne sosai. Za mu sa igiyoyi daga gida ɗaya zuwa gida biyu mu hawa muna yi, muna ce mu sojoji ne. Wallahi muna wasa sosai. Kuma lokacin kakana tana nan da rai, za ta yi min abinci, ta duke ni a baya in an dafa tuwo kuma ta sani ban son cin tuwo, sai ta bani gari ko ta bani ta je ta siyo min shinkafa da nama in zauna in ci ko ta yi min indomie ko taliya. Gaskiya kayayyakin da nake tuna lokacin da nake yaro sun yi yawa. Gaskiya sun yi yawa. A lokacin ba a haife ƙannena ba dan nine farkon yaro. Zan samu lokaci a duke ni a je a siya mun ice cream. Amma tun da munzo mun fara girma duk harkokin nan an dena. Amma gaskiya lokaci dinnan gaskiya rayuwa tana da daɗi sosai.

Gaskiya kayan marmarin da na fi so shine cake. Akwai cake da ostrich suke saidawa sunan cake din butter cake. Na son shi sosai. Sai irin su icy sugar, na son su chocolate, na son chocolate sosai gaskiya da su irin ina irin Maltina Inason kayan mammari innan sosai, kayan mammari sosai sosai. Wani lokaci na cika son shan su pineapple, su fruits ai kam, gaskiya. Amma wanda na fi so gaskiya shine cake. Na son cake sosai.

Tabbas ina iya rera waƙa. Kai ina waƙa sosai, da waƙoƙin duniya, da waƙoƙin Allah, waƙoƙin Ruhu. Ba irin waƙan da ba na iya rera. Ina, ina rera waƙa sosai sosai tabbas wannan. Na fi jin daɗi ina samu kwancin hankali da murna idan ina waƙa. Irin waƙoƙi ko na duniya ko na Yesu ko na Ubangiji duka ina yi. Jin daɗi nake da waƙoƙi.

Gaskiya yanda nake shirya ayyukana shine kan gari ta waye, zan kukuta in yi tunani in yi nazari yanda nake son rana nata zama. Haka zan shirya, in da safe nace ina so in ci wannan abu kaza, karfe wani kaza zan tashi karfe tara in ci abun da nace. In nace na gama ci abinci zan shiga factory in je in duba masun aiki, in shiga in dube su. Bayan na gama na shirya cewa zan je in gan oga zan bada rihotun wannan kaza. In na bar wurin aiki zan je masallaci ko zan je coci ko zan je gida, ga banda zan je yin na shiga gida. Duk da haka nake shirya ayyukana.

Gaskiya ni ban cika son fure, bana son fure ko kaɗan amma ina rose flower dinnan furen ƴan soyayya. Ina dan son shi kaɗan kaɗan amma ni ba masoyin fure bane sosai. Akwai flower dai da akwai furen da ake kira rose da turanci to ina son shi ma masun soyayya.

Eh, ina iya ba da bakunci amma ba kullum ba. Bana wasa da ba da bakunci, ina ƙoƙari da wancan gaskiya. Muna yin wancan tabbas.

Ta! Ina yin iyo sosai. Tun muna yara muna zuwa rafi muje muyi iyo. Muna yin iyo sosai, gaskiya na iya iyo sosai sosai, wannan bana wasa da iyo. Komai ya girman ruwan take muna iyo sosai.

Gaskiya abubuwan da ni ke yi don nishaɗi sun yi yayawa kamar buga snuka zuwa kallon wasan ƙafa, zuwa yin iyo, cin abinci, shan ruwa wa'i zama da iyalina, wasa da abokane, tuƙa mota, hawan babur. Yawancin kayayyaki da yawa ni ke yi don neman don nishaɗi kwarai da gaske.

Gaskiya muna da sa hannu tare, muna da tafiya tare, da rayuwa tare da juna. Duk wani abin da zai sa mu yi gaba muna haɗa hannu mu yi ta. Kome ya take, kome kimar abun, haɗa hannu muke yi da jama’a mu yi kome yadda ya kamata.

Gaskiya ni na fi son tufafin auduga fiye da siliko. Ni na son tufafin auduga sosai. Tabbas wannan ina son shi.

Eh ina shan magani kullum don ina da ciwon ulcer. So ina shan magani kuma ina shan ina maganin da aka kira Gestid da Omeprazole kuma duk lokacin da ciwon kai yana damu na da ban na gargajiya bai yi mun ba sai in sha. Kuma kusan ko wanda wata uku bayan ko wanda wata uku ina shan magungunan malaria da magungunan typhoid. So eh ina shan magunguna kullum.

Eh ina raba wurin da nake a yanar gizo kaman Instagram, TikTok, Facebook duka ina raba har YouTube ina raba ma mutane don su bi ni sai muyi zumunci tare. Eh tabbas ina, ina raba yanar gizo ga mutane.

To, cika ajiya na dai. Da iyaye na nike, bana cika wasa da ajiya tun ba ajiyan kuɗi ba, ina ajiyan kuɗi sosai.

Eh ina son abinci mai yaji sosai sosai. Kai! Bana wasa da abinci mai yaji. Ko yanzu ma da safen nan da yaddan Allah abinci mai yaji za in ci. In sa mai yaji da kyau don in samu in sha ruwa. Kuma ina balla'in son yaji ko da ma ina da ulcer amma duk da haka cin yaji dai tabbas wannan bana wasa da shi. Ina son cin yaji sosai sosai.

Gaskiya abun da muke shirin yi a ƙarshen mako wannan muna son mu je mu sha gali, mu sha, mu sha, mu ci da abokane, da abokan wasa, da abokan arziki duka. Za mu je mu ci, mu sha, mu yi zaman tare kamar yadda muka saba yi.

Eh ina yawan rike lema lokacin ruwa tunda bani da motan kayina, su taɓa suna rike lema lokacin ruwa. Don in ka fita lokacin ruwa baka fita da lema ba ai sai ruwa ya jike ka, jikinka zai jike da ruwa. So ya kamata duk lokacin da zaka fita lokacin ruwa, ka fita a shirye. Don saboda in ruwa ta zo kaima kasan kana nan a rufe, kana nan da shiri amma in ta doke ka ba tare da shiri ba ai ka gan sai ka sha wahala.

To, a matsayina na zama supervisor a wurin aiki, yanda nake magance damuwa ta farko in zauna in yi nazari meye ne damuwan. Na biyu in kira abokan aikina dukka har zuwa karshe, ƙaramin mutum a wurin aikin sai mu zauna tare mu yi tattaunawa. In tambaya meye ne masalan, wa ke da hanyar da za mu yi mu magance damuwan nan. Kowa ya fita ya fada ra'ayin shi. Bayan kowa ya fada ra'ayin shi sai in tambaya to yaya za mu magance damuwan nan. Bayan kowa ya fada, ni a matsayin supervisor sai in gaya musu to na ji abunda kuka fada. To dukka abubuwan da kuka fada ga shawara, ga yanda ni nake so mu yi shi. Ya kun gani bayan kowa ya yarda da shawaran da ni na kawo sai ka ga mun yi kuma dukka za mu yi aiki tare mu haɗa kai. Bayan mun haɗan kai za mu samu abun daidai, daidai. Haka muke yi tare da haɗin kai muna magance kowacce matsala tare.

A'a, ba na rike riga a aljihuna, sai dai ina rike riga a cikin jaka wani lokaci. Na kan rike riga acikin jaka, in zan je aiki in kaman ina da in da zan je bayan aiki sai in rike riga a cikin jakana amma ba acikin aljihuna ba yauwa.

Yi gaskiya, yawancin lokaci abincin da mata, mata babana ta kan dafa shi nafi ci a wurin aiki. Amma yawancin lokaci shinkafa. Amma wurin aiki muna da abun da ake kira da mami. A mami in mun je mu ci shinkafa, mu ci taliya, mu ci wake, mu ci indomie, mu sha kayan sha kamar lemu da na fi so wato Fanta da waen su kayaki.

Eh, ina sa turare kullum sosai gaskiya. Duk inda zan je gada body roll on har zuwa X5 suna yen turare na kenan. Na sa Nivea body roll on in sa turare kullum nike sawa.

Eh ina da dabar gida, ban da gidan nan da ni ke muna da gidaje a wurare daban-daban, wurare da dama kamar Lagos, Abuja, Kastina, Kano, ah garin Jigawa duka muna da, ina da gidaje daban-daban.

Kai ranar biyan arba'a shi gaskiya ina jin dadi sosai, sai dai matsalar kamun kuɗin ya shiga. A gida an yi hanyoyi barkate da su hanyoyi da dama. So nakan ji daɗi amma bayan kwana biyu sai in ji kaman ina cikin wahala, in ci gaba da wahala amma bana dai ganin aikina kaman wahala. Ina ganin don abin da nake son yi shine ke yi.

Gaskiya nifa ina son kayan zaki sosai. Ina son kayan zaki, ina shan kayan zaki sosai. Kayan zaki kaman Maltina, su pineapple, su pineapple drink, su lemon kwalba. Ina son kayan zaki sosai sai dai ina iyakacin kokarina yanzu in rage shan kayan zaki. Domin likita yace kayan zaki yana da illa sosai a jiki. Yana sa cututtuka sosai kaman ciwon baya, ciwon reshin iyayen aikata aiki a matsayin ɗa namiji. So wallahi ina yakacin kokarina inga na daina harkan shan yawan siga a jiki. So kayayyaki masu zaki suna kawo illa sosai a jikin ɗa miji. To yanzu haka dai ina yakacin kokarina inga na bar shan kayan zaki da kayan gishiri. Kuma kayan gishiri suna yawan sa, ah, ciwon BP wato blood pressure. So ka gani duk abun dake ciki da zai kawo mun illa a jiki dole a kiyayya. Ko a cikin yayana ina yawan gaya musu su daina harkan da duk abun da zai sa musu abun da zai kawo musu cuta a jiki. Su rage sha kayayyaki kaman su Maltina, su Mirinda, su pineapple, su Pepsi, su yogurt. Yawanci yogurt wannan ma da yara suke sha shi ma yana kawo, yana da zaki sosai kuma yana kawo ciwon siga. To abubuwa din nan ne nake sa yarana ko ni mu bar, ba mu yawan shan su. To yanzu ni dai na rage.

Gaskiya ni na fi son AC a lokacin zafi amma dai, dai, dai, dai, dai, dai ina son fanka. Ba na wasa da fanka, ina da fanka biyu ma a dakina. Ina son fanka amma ba laifi dai ko da akwai AC ma ba laifi. Ina son AC, ina yawan amfani da AC. A wurin aiki AC muna da shi, a gida ina da AC, har wurin wanka wurin bayi duk akwai AC. So ba ma wasa da AC. To gaskiya dai na fi son AC fiye da fanka. Gaskiyan alamarin kenan. Na fi son AC fiye da fanka. Amma duk wanda dai na samu tafiya nake yin da shi. Don kagan a coci wurin addu'o'i AC muke amfani da shi wani lokaci ta wani farnin kuma kaga fanka. Amma ni dai na fi son AC fiye da fanka a wani lokacin. A wani lokacin kuma na fi son fanka fiye da AC banda zabi. Badajiya da zan ce "Eh ga zabina nan." A'a, duk wanda dai na samu tafiya nake yin da shi a wannan tafarnin dai banda matsala da kowane. To hakan take.

Gaskiya ina kiyaye kalman sirri sosai. Amma tun ya ba ni abin da ya ce, ina son wannan ya zama sirri tsakanina da kai. To ina kiyaye abun nan sosai. Bana barin maganan da zan yi da mutum ya kai kunnen wani. Duk abin da ka giya mun a cikin sirri, ya jiye shi za in yi. Bana wasa da yaje shi, da yaje sirrin mutane ko sirrin kaina. Duk wani abun da zan yi da na san bai kamata kunnen wani ya ji ba, ƙemanta za in yi in tabbata cewa ban faɗa kalma dinnan, mutumi dinnan ya ji ba. So zan yi abun da zai sa, imma abin akwai abun da zai sa ni in fitar da karman sirri dinnan in faɗa, zan tabbata cewa ban faɗa shi ba. Imma an samu dole ne in fita in faɗa, sai in bar wurin, in bar wurin in koma gida in je in kwanta. To wayon da nake yi ke nan, in tabbata cewa bana fitar da kalman sirrin da bai kamata an fitar da shi waje ba. To abun da nake yi ke nan.

Eh ina tafiya da sauri gaskiya. Inda abu ya kamo in yi sauri, in je in ba da sako, in kai wurin aiki, duk abun da zai sa dai in yi sauri gaskiya ina tafiya da sauri bana bata lokaci. Inda an aike ni in je, in ko zani suna sauri, in je coci haka. Sauri, sauri kai yawan tafiya. Na bana iya tafiya a hankali ko dame ne ko ka tare ni a hanya ne kana magana kuma na san ina sauri za ni wuri kaza. Wallahi juye baya kawai sai in daga maka hannu in ce maka to ina nan zuwa sako zani. So ina yawan tafiya da sauri. Ai kamar yanzu ma akwai tafiyan da muka taɓa yi har muyi tafiya zuwa kamar kilomita biyar ko kilomita goma sha biyar ne ma a can Depot NDA, lokacin da muka je training na soja. Ai muka taka muka tashi tafiya har muka kai wurin suka samu gudu. Bayan da muka yi gudu muka dawo kuma da kafa muka fitaka da babban gate na NDA har muka koma can gida da kafa. Ai da muka koma a gida kuma muka ci abinci muka kare muka taka kuma zuwa wurin aiki. Bayan da muka kai wurin aiki haka muka tayi tayawo, muka tayi ta yawo, muka tayi ta yawo da kafafuwan nan. Kafafuwa ta yi kura. So ina yawan tafiya da sauri. Bana wasa da tafiyan sauri. Inda tafiyan sauri ne kam tabbas muna tafiyan sauri bamu wasa da wancan. Ai garin tafiyoyi, tafiyoyi din nan shine za ka je ka samu abu mai kyau. In mutum ya kira ka zai aike ka yana da zuciya daya ya san cewa in ya aike ka, za ka je da sauri ka dawo da sauri. Za ka bashe sakon da ya, abun sakon da an ba ka ace kaje ka dawo da sauri sai mu ma mu je da sauri. To in mun yi tafiya da sauri haka muke samu kuɗaɗen muke samu abun da muke bukata. To hakan take. To kan magana dai shine inda tafiya ne da sauri dai tabbas ina tafiya da sauri. Bana wasa da tafiya da sauri. Wani lokaci ma mukan yi competition, mukan yi gasan tafiya da abokanai na muyi tafiya mu gan wa ya fi sauri. To idan wannan ne dai tabbas ina tafiyan sauri sosai, sosai. Tabbas wannan babu shakka.

Top gaskiya ajiyan kudi na hanyoyi sun yi yawa hanyoyin da nake ajiyan kudi. Na ajiyan kudi a banki yawanci ina da special savings account da nake ajiya da GTBank, da First Bank, da EcoBank na ajiyan kudi da su a nan Najeriya. Kuma ina da asusu, asusun ɗaki wanda nake ajiya ɗakina, na ajiyan kudi, kudade na, duk wani kudi kuma na ajiya da iyaye, na ajiya da abokan arziki, na ajiya da cooperative wanda muke taruwan hadin kai mun hada kan mu da tare da juna sai mu haɗa kudi muna ajiya. Ni karan kai na, na ajiya da banki na ga bankin da yake kira da Pampe, akwai bankin da yake kira da Opay, da Kuda Bank na ajiyan kudade na da su. In na samu, in ya ajiye wani lokaci don ko wace rana na ajiya. Akwai mata mai karɓan hadashi ina da kati na da ita, so duk lokacin da ta zo sai in biya ta kudade ta samu na kati. To in ta zo lokacin da na so na nemo kudi na, ina bukatan kudade na, sai in kira matan, matan za ta bani kudade na. To abun da nake yin ke nan. Duk inda yake ciki dai duk lokacin da ta zo za ta bani kudade na, ba bata lokaci, kowace safe matan take zuwa. Kuma ajiya da abokan arziki, yauwa na ajiya da abokan arziki wanda muke da ƙungiyan mu, muna kiran junan mu supportive friends. To, yanda muke ajiye mu in mun samu ko wanda ƙarshen mako za mu taru muyi zama, muyi shagali, mu tara kudi muce to ga abun da za muyi iya ajiya wannan satin, ga abun da za muyi iya ajiya wannan satin. To duk yanda yayi zama bayan mun ha hada kayayyaki ɗin nan sai mu tara mu sa a asusun mu. To duk lokacin da ƙarshen shekara ya zo haka za mu fita da asusu ɗin nan mu raba ma junan mu kudade. To bayan muyi haka kagan mun samu karuwa ke nan a cikin mu kuma sai muyi shagali muyi murna. To kuma ajiya da iyaye kuma su dai kam kudaden da nake ajiya da su, kudaden dan dan na bukatan abu a wurin aiki, ko emergency ta fi sau haka, ko abu ya faru to hakan za a yi a biya su, a biya su kudade ɗin nan. To in an biya kudade ɗin nan dai dai dai dai ta gwargwado ɗaya. To in mun yi haka, iyaye za su maida mun da kuɗi na a lokacin da nake bukatan su. Duk lokacin da na tambaya kaman mama na ta musamman, na tambaye ta ina bukatan kuɗi, ita dai kam in nan dai kuɗi na na huntar bana jin labari. Amma da baba na kam dai to in kuɗi ya shiga hanayen sa baya, baya sake kudade ɗin nan da sauri. Sai yaɗon bata mun lokaci ya bani wahala, wani lokaci zai ɗauka kuɗaɗen yayi amfani da shi. Amma kun gani duk dai hanyoyin yin ajiya na ke nan. Na ajiya da mama na, na ajiya da baba na, na ajiya da abokan arziki, da budurwa na ma wani lokaci in kan yi ajiya da ita. Sa nan kuma ina yawan investing a cikin stock market. Ina da ajiya da su banki kaman First Bank wanda nake investing a stocks ɗansu. Ina da ajiya da stocks na Dangote. Na ajiya da yawancin wurare da yawa. Na ajiyan kudade na da yawa sosai. Bana yawan kashe kuɗi ma material things da na san ba za su bani amfana a rayuwa ba. To duk abun da ke ciki dai ina make sure ina tabbata cewa ina ajiyoyi da yawa, yauwa ina ajiyoyi da yawa. To abun da nake yin ke nan. To a wuraren cooperative kuma muna yawan noma so muna ajiya don shirin gona. In lokacin gona ya kai sai muyi abun da ya kamata. Mun sa kuɗi a go, muna sa kuɗaɗen mu a gonaki, muyi ajiyoyi yanda ya kamata, mu tabbata cewa abun da za a yi da kuɗaɗen a yi shi bayan an zo anyi girbi za mu raba ma junan mu kuɗaɗen nan, za mu raba ma junan mu amfanin gona. To haka hanyoyin yin ajiya na suke. Hanyoyin yin ajiya na gaskiya tabbas dai suna nan da yawa. To Allah dai zai sa mana albarka a hanyoyin da muke yin kuɗaɗen mu da hanyoyin da muke ajiyan kuɗaɗen mu, yauwa. To kan magana na ke nan a yayin hanyoyin da nake yin ajiyan kudade na.

Eh, tabbas ina ba da shawarar aiki sosai. Duk wani abin da zai faru a aiki, a matsayina na zama supervisor a wurin aiki, ina ba da shawarar sosai sosai. Wannan aikina ne, in ba da shawarar. Imma akwai abin da mutum bai gane ba, sai ya zo ya tambaya. In ya tambaye ni, aikina ne in kira mutumin in gaya mai, "Toh, ga yanda za ka yi, ga yanda za ka yi, ga yanda za ka yi." Yanayin aikina ke nan. In kira mutum in gaya mai, "Toh, ga abin da ya kamata ka yi da abin da ya kamata ku yi." Har ogan makarantar kanshi, kamu ado kamata ki, ni za a kira a tambaya shawarar me ya kamata a yi, me ya kamata a yi. Kama akwai lokacin da abu ya taɓa faruwa haka, da mashin ya samu hook, ya cima wani kafa. Kafan mutumin ya shiga cikin mashin ɗin. So da abin ya faru haka, suka kira ni a matsayin supervisor in zo in gan illan da ya faru. Bayan da na zo na gani haka, na ce su kashe mashin ɗin a kira 911 da wuri. Aka kira 911, aka tura mana ambulance. Ambulance suka zo suka duke mutumin nan suka kai asibiti. Inna lillahi, har ya rasa aka fanshi. Amma bayan da abun nan ya faru haka, sai na dawo kamfani na gaya ma ma'aikatana, na gaya musu, "to don Allah, kowa ya yi kokari, ya yi kula da aiki." Don shi yana amfani da waya ne, sannan hankalin shi ya yi nisa, kafan ya shiga cikin mashin. Kun gan sanadiyan haka, sai mashin ya samu matsala, kafan shi ma ya ɗauke. To, na ba su shawarar na gaya musu bana so wani ya ginda amfana da waya a bakin aiki. Sannan kuma na yi magana da na ba ma mai kamfanin shawarar, na gaya mai cewa iyalan mutanen nan ya ba su kuɗaɗe, isheshen kuɗaɗe da zai taimaka musu a rayuwan iyayensu. Shi kuma kuɗaɗen asibiti, na yi magana da su yanda za su ba su kuɗaɗen asibiti da duk wani yanƙanan kuɗaɗe da suke bukata. Sannan kuma na ba da shawarar cewa duk yaron shi na farko, za mu mu daga nauyin makarantun yaron na farko, mu tabbata cewa yaron ya yi makaranta a sunan kamfaninmu, mu ɗauka nauyin kome da kome. To, ka gan irin shawarar da muke ba da shi ke nan a yi ƙarin gaba. Sannan kuma akwai lokacin da ake neman abinci, ba abinci a wurin aiki. Sannan na je na yi magana da mai kamfani yanda za mu yi mu samu ma ma'aikatanmu hanyoyin yin abinci wanda muka samu su a wajen da muke kira da mommy wato black market inda ake cin abinci. Sannan na ba masu kamfanin shawarar a ginda cirewa daga cikin kuɗin watan mutani, a yi a biya su. Maimakon kuɗin da za a biya su, a cire kuɗaɗen a biya kuɗin abincin da suke ci direct. So ka gan mutani ma'aikatanmu ba za su ginda zuwa aiki su ini da yunwa ba. To, irin harkoki da irin wayon da muke yi ke nan don ma'aikatanmu su samu aiki. So gaskiya muna ba da shawarar sosai, muna ba da shawarar sosai kuma aiki da mutani za su yi kuma ya kawo, ya ƙara mana mutunci, ya ƙara mana zaman lafiya, ya ba ma ma'aikatanmu abin da ya kamata, su nutrition da suke bukata a jiki don su samu ƙarfi su yi aiki yanda ya kamata. To, irin shawarar da nake ba da shi ke nan. Sannan kuma wurin karɓan basusuwa a kamfani, kamu a karɓar basusuwa, za a kira ni a tambaya shawarata. In shawaran ta yi sannan a implementinna shi. Amma bai yi ba, sai a gaya mun. To gaskiya shawara nata ba ta samu shiga ba, amma yawanci dai duk abin da za ta yi a matsayina na zaman supervisor, ina ba da shawarar dinnan yanda za a yi ta, ya samu kawo mana karuwa a kamfani, ya kawo mana karuwa da zaman lafiya. To, haka ne take. Ba mu yawan ba, ba mu wasa da ba da shawarar. Ko a cikin abokanaina, duk wanda yana da matsala, in ya zo ya same ni, ya gaya mun ga matsalar da yake ciki yana bukatan shawara ga abin da yake so ya yi, ga abin da yake so ya yi, ni kuma a matsayina zan zauna in ji, in duba, in sa Allah ya ba ni hikiman da zan ba shi abin da ya dace. Kuma in na ba da shawarar, sai ka ga mutum ya ɗauka shawara dinnan kuma ya yi abin ke, ya yi, ya bi daidai da shawara dinnan, sai ka gan ya zama mai abun alheri. To, hakan take. To, Allah dai zai taimaka mana a cikin rayuwanmu. Duk abin da muke yi, Allah zai sa albarka a cikinsu na Yesu ɗan Allah. To, na gode.

To irin kayan ɗakin da na fi so, to kun gani irin a sa ɗaki yayi ado da kyau. To irin kayayyaki a ce kayan na'ura, kayan kallo, PS5, su PS5, babban TV kallo, a samu WiFi a ɗaki, a samu gado, a sa ɗakin yayi kyau gani, a yi fenti, a sa mai wuta ko ta ina, ɗakun-- ɗakin ma yayi kyaun gani. Ina son gina ganin kayayyaki kaman fanka, inga kayayyaki kaman AC, ingan kayayyaki kaman gas, su frying pan, kayayyakin abinci, ingan su maggi, su gishiri, su kayayyaki a samun carpet a cikin ɗaki, ɗakin yayi walƙiya yanda in baƙi sun samu shiga, kowa yaji dadin zuwa daɗaki na, kowa yaji dadin zuwa gida na. Gaskiya ina son ɗaki yayi kyau sosai. In samu su cushions wurin zama, in samu kayayyaki masu yawa, center table da kwanonin cin abinci. Ina irin glass na zamani, in samu irin glass na zamani a cikin ɗaki na. Gaskiya ina son su sosai. A samun kalanda, a samun agogo, in samu su freezer da deep freezer a cikin ɗaki na. A cikin ɗaki na nike so sosai don saboda neman kayayyakin sanyi, yawwa kuma ina son in samu, ina da son oven, oven nawa na cikin ɗaki na. Yana min tamoko wurin dumma abinci da yin abubuwa da yawa. Yawwa da gas cooker nawa, gas cooker nawa na taimako na sosai ga su tsintsiyan shara, ga pakan kwashe bola ga kayayyaki da yawa. Wallahi gaskiya ɗaki na bana wasa, ina son kayayyakin ɗaki sosai, sosai. Ɗaki na kome da nake da shi a ɗaki na ina dauka shi da matuƙan daraja. Yawwa kaman su bedsheet na, su blanket na, su kayan sawa bana raba kayan sawa na da kowa. Kuma bana ba da bashi, bana ba da hayan abu wanda za a ce mutum ya zo ya ce ina neman basket na wanke wanke ko basket na sha-- na tsiyaye shinkafa. Bana ba da kayayyaki din nan don na san tana da babban mat-- tana da banban manufa a wuri na kuma ina aje kayayyaki na da babban daraja. Bana wasa da su. To abun da abubuwan ɗaki na dai ina ya je su, ina son su sosai. Duk abun da nike so ina kimanta shi, ina aje shi da kyau. Yawwa hakan take. To shikenan kayayyaki dai da nike so a ɗaki na fankan sama, TV bana wasa da talabishin nawa. Ina bala'in son talabishin nawa, yawwa. Sannan kuma WiFi wanda nake hadawa da TV na, babban TV. Ina da babban TV a ɗaki na wanda nake amfani da shi in buga PS5 nawa. Ina buga su gemu-muka online, yawwa ina kallom films a YouTube da smart television nawa. Yawwa kuma da wurin zama, da kayayyakin sha masu sanyi da marasa sanyi duk ina da su. Ina da su kwai na da ina bala'in cin kwai kuma ina da kwai sosai a ɗaki. To duk suna cikin kayayyakin ɗaki da nake so sosai, sosai. Yawwa sai wurin ajiye kayan sawa na. Gaskiya wurin ya je kayan sawa na suna da bala'in kyau. Wallahi cupboard na da drawer na duk suna da bala'in kyau. Ina da wuraren da nike ajiye kayan sawa, ina da wuraren da na nike ajiye kayan ci, ina da wuraren da nike ajiye kayan zuwa aiki, ina da wuraren da nike ajiye kayan yara, kayan mata, kayan yan'uwaye, kowa da wuraren ajiye kayayyakin sa. So ina bala'in so yanda ɗaki na yake kuma ina, yana bani murna duk lokacin da na shiga na ga yanda ɗaki na yake. Murna nike ji a cikin zuciya ta don wallahi ina bala'in jin dadi. Ba kadan ba duk wanda ya samu shigan ɗaki na dole ya yi farin ciki. Don zaka gan ko ta'ina da haske take. Ba wani nan wurin da datti, can wurin ba datti, nan wurin haka, nan wurin a-- a ina a kayan ɗaki na kome kyau yake. Kome walƙiya take. Kome yana da tsiman kyau. Kome yana da bala'in kyau. To ina gande zan bar wannan haka don saboda gaskiya ina bala'in son kome da yana cikin ɗaki na. Daga fanka har zuwa paka har zuwa kujerun zama har zuwa gado, kome nake so. Don na yi kome daidai yanda zai bani murna da farin ciki yanda ina s--in na zauna zan ji dadi. Yanda da-ɗaki na in baƙo ya shiga shi ma ya ji dadi ya san ya shiga gidan mutum, gidan namiji. Ba wai ya zama kaman mutum ya shiga ɗaki ya gan ɗaki yana nan da bola da datti ba. To ba hakan ba ne.

Eh, gaskiya tabbas ina cin salati sosai. Salati yana da daɗi, yana da kyau a jiki, yana ba da jiki, yana ba da kayayyaki da yawa a jiki. Gaskiya ina cin salati sosai sosai. Duk lokacin da za mu dafa fried rice, jollof rice, duk wani abinci dai da ka dai sani, bana wasa da salat. Ina cin salat sosai. Yana tamoko a hanyoyi da yawa da hanyoyi da dama. Gaskiya ina cin salati sosai sosai sosai. Tabbas wannan babu shakka. A cikin gidana ma akwai, muna da gonan salati. A gonan nan da muke yi, ina da babban gona kaman three hectares da na sa. Da ya kamata ainihi in sa albasa ne a gonan amma na ki sai na sa salat, na sa na shi ake kira da cabbage, na sa salati, na sa watermelon, yauwa, na sa carrot. Ina son cin carrot sosai sosai. To a gidana muna bala'in cin shi. To a garinmu kuma muna yawan sayar da shi. Muna sayar da shi don mu samu kuɗi. Duk wani abin da ya safe ka salad gaskiya muna yawan cin shi sosai sosai. Yana ba da jiki, yana ba da jini, yana ba da kayayyaki da yawa a jiki, kayayyaki sosai sosai, matukan yawa. To in mun same shi, ba mu wasa da shi. Ci muke yi. Muna cin shi sosai sosai gaskiya. Ina bala'in son shi. Kuma in mun samu muna rabawa a cikin jama'a, muna rabawa a gida, yauwa kuma muna yin shi muyi kaman har muyi salati cream wanda muka haɗa mai da wayoyinsu madara, mu sa mai suga, mu sa mai kayayyaki, mu sa mai cream. In an haɗa shi a yi kwaba a ci. Wani lokaci mu ci shi kaman ganye wanda in mun hahaɗa shi da wayoyinsu kayayyaki kaman cucumber, mu hahaɗa su, sai a haɗa a sa kulikuli, a sa mai, a haɗa duka sai mu ci. To yawancin kayayyakin din nan yana ƙara kayayyaki da yawa a jiki. Yana sa mu, mu samu zaman lafiya, mu samu, mu samu healthy diet. Ya sa abincinmu ya zama da tsafta da tamemme. Gaskiya so ina bala, muna bala'in cin shi. Cin shi nake sosai sosai domin yana tamoƙowa kayayyaki da yawa a jiki. Tabbas wannan dai ba karya ba ne. Muna bala'in cin shi kuma imma za mu je tamoƙin mutane. In mun dafa abinci muna rabaswa sai muyi salati din da yawa. Sai mu sa ma mutane a cikin abinci ku gan mutane suna ci, suna murna, suna farin ciki. Yara suna bala'in son cin abun sosai sosai ba da wasa ba. To in sun samu habu haka, suka gan ana godiya, ana murna, ana farin ciki, sunan Ubangijin Allah ma yakan samu daukaka. To ba wanda zai ce baya jin daɗin irin harkoki ɗin nan. Kowa jin daɗi da murna yake. Ni ma karan kai na idan ina cin shi, ina jin daɗi, ina farin ciki sosai sosai. To ma a yau ɗin ma ina ga abin da zan sa iyalina su dafa mun ke nan. Su yi mun fried rice a haɗa shi da salati. Don saboda in mun samu cin salati za mu samu ƙarfi, za mu gyara jiki ko ba mu ba ma. Awakinmu kaman alladun da muke da shi a nan su ma suna cin salat sosai sosai. To in sun samu salat ɗin nan ba karamin ci suke ci ba. Suna ci suna farin ciki. To kun gan suna farin ciki mu ma muna farin ciki don saboda za mu samu kuɗi a kansu. Da awakin, da aladun, da akuyoyin duka suna cin salat. Har kaji ma muna sa musu salat. Su don ci, su wanye ciki, su zubar badai, su wale yanda suke so. To abun da ke ciki ke nan. To a yau ɗin zan sa a dafa mun salat don gaskiya zan ci salat don ina bala'in son cin salati. In ban ci ba me zan ci? Haba da jama'a. Ai dole mu ci salat. Ai dole mu ci shi. To ina bala'in cin salat sosai sosai. Gaskiyan al'amarin ke nan. Muna bala'in cin salat sosai sosai. To Allah ya sa mu dace. Allah ya kimanta mana. Allah ya sa gonakin yayi mana kyau saboda mu samu muyi noman yanda ya kamata mu ma mu samu mu ci yanda ya kamata. To rayuwan ke nan haka ya kamata ko me ya zama, ko me ya zama da tsafta ko me ya zama da alheri. To nagode. Da banda bugu, da kari sai dai in bari haka. Duk hakan take.

Eh tabbas ina iya dinka tufafi. Ai akwai lokacin da aka samun koya da muke koya yin tufafi dinnan muna yin su sosai. Ko a lokacin da muke soja muna yin tufafi sosai ba abunda bamu yi. Iyayen mu basu bari mu zauna gida muna aikin banza. Dole muyi ba abunda ba a koya mana. So duk wani abinda ya kamala da yin tufafi gaskiya muna bala'yin yin shi sosai sosai. Yauwa! In bamuyi ba ai bazamu samu abinci mu ci ba. Iyayen mu baza su bari mu ci abinci ba. So duk abinda ya kamata muyi, yi muke yi ran mu a kwance kanmu daya sai muyi shi muyi yanda za'a yi iyayen su samu farin ciki. So ina, ina, ina dinka, ina dinka tufafi sosai sosai. Ba irin tufafi da bana iya dinka sai dai baka bani samful ba. In ka bani samful na tufafi zan dinka ma shi yanda kake so. Kai zaka ji daɗi nima zan ji daɗi domin zan samu kuɗi. Saboda da ɗinka su tufafi ɗinnan kowa yana murna saboda Allah ya bani hikima yin abun ɗinnan sosai. So ina yin tufafi sosai sosai. Komai ya yawan tufafi aka bani in na samu hanya zan yi shi yanda ta dace. Zanyi shi yanda ta kamata. An yi shi yanda zai kawo murna a cikin jama'a. Kowa yaji daɗi nima inji daɗi. To hakan take. To duk dai duk inda take komai ya tufafi take ɗinka ta muke. Bamu ɓatan lokaci in ta zo harkan ɗinka tufafi to shikenan dai ta yanzu. Bari mu je tambaya ta biye da shi.

Eh, tabas ina sanya agogo a hannu sosai ko a yanzu ma da nike magana da kai akwai agogo a hannu na. To ina son agogo sosai iri-irin agogo. Ai in kana son ka fita fitan masu kuɗi, ka yi fitan daraja za ka sa agogo. Wayansu agogodin nama sun ma fi kuɗin gida a nan ƙat Najeriya don ina da manyan agogo wadda take da miliyan goma, agogo da miliyan goma sha biyar. Ina yawan sawa agogo sosai. To in na fita ma in ban sa agogo ba, iyayena za su bi za su ce, a'a Malam Shehu ba za ka sa agogo yau ba?" Sai in jiya musu, ai tabɓas zan sa agogo. In ban sa agogo baya za inyi? Ai dole in sa agogo. Dole in fita, in fita masu kuɗi, yin fitan daraja. In ka sa agogo mutane za su gan ka da daraja da cikakken daraja sosai. So ina fita ina sa agogo, in yi kyau gani. Ina kyau gani in na sa agogo sai ni ma in fita a cikin mutane da kyau da haske. Kamar lokacin da za mu waje aikin soja sai in sa agogona, don ba na cika son yawan duba lokaci a waya. Kaga in na dan yi juye hannu kawai sai in ga agogo, in ga lokacina, in samu murna.

Eh, tabbas ina yawan hawan keke sosai. Inada keken hawa ina hawan keke duk inda zani a da lokacin da ina tasowa. Eh, akwai lokacin da ina yaro da baba na ya ce in na ci gwadawa zai siya mun keke. To a lokacin na fara ɗauka gwadawa, na fara ɗauka karatuna da safe, tabbatace wa an ba ni, an siya mun keke. To lokacin da sun siya mun keke duk inda za ni da keke ɗinnan zan je da ni da Clement. Ni wani lokacin in ɗauki Clement a baya shi ma haka da baya baban ya zo ya siya mai keke. To duk inda za mu, za mu dinga an fana da keke. Muje sama muje ƙasa muje ko ta ina zamu je da keke ɗinnan zamu je. Wani lokaci ma ka gan na ɗauki ɗan kare na a cikin a saman keke na muna yawo sama da kasa. Duk gari an san keke na duk inda an gan shi. Har ma wani lokacin nakan bada hayan keke. Kagan abokanai sun zo su karɓa hayan keke su biya ni kuɗi. In basu keke su je suyi awa ɗaya, awa biyu a bani dubu ɗaya, dubu biyu, dubu uku. In tara kuɗaɗe ɗinnan inyi amfani da shi domin in siya taya ko in siya kayakin da nake buƙata ma keke ɗinnan. To, haka kayaki ɗinnan ne nake yi dai suke tai mako na sosai in samu kuɗi. To in na samu kuɗi ɗinnan nayi abokanai sosai dan saboda duk hawan keke. Ina hawan keke sosai kuma ina-- na zo na siya keke har kusan guda uku. Saboda na juya keken ya zama mun business na farkon rayuwa da na fara. Na yi, in bada hayan wannan, in bada hayan wancan haka za a yi a tara kuɗaɗe ɗinnan. In tat tara kuɗaɗe ɗinnan bayan wata in je in siya wata keke. To wayon da na zo nayi tayi ke nan ina ba la in hawan keke kuma ina ba la in son keke sosai, sosai. Bana wasa da keke har ma ana kira na Malam Shehu Mai Keke. Don ni ina ba la, in son keke sosai bada wasa ba. Kowa ya san ni da hawan keke. Kowa ya san ni. Yara na ma yanzun duka kowa yana da kekensa. Kowa na ba layin son keke a gidan. Ai, ba irin wasan keken da ba mu yi. Mu ɗaga kan keke na gaba muna tuƙi muna ɗagawa. Wani lokaci ma mu zau na ta baya muna tuƙin baya. Duk muna yi har muyi competition na hawan keke. Mu gan wa zai fara riga wani. Ai ni yanzu, ai ni ba karamin tuƙi nake tuƙin keke ba. Na hawo keke, na riƙe gaba dinnan to sai ta faya. Ba mu siya ba mu duba baya sai taka wa wuta muke. In mun shiga highway ka ga muna tuƙi muna wasa. Muna wasa sosai a highway. Domin mun shiga babbar hanya haka saika gan ana yi mana tafi. Kowa ya ɗaga waya yana yi mana bidiyo a gan yanda muke yin wasan keke. Muna wasan kekuna sosai tun ba a stadium ba. In mun je stadium sai mu dinga wasan keke sosai, sosai. Ba karamin wasan muke yin da keke ba. Gaskiya ina son hawan keke. Indai hawan keke ne ina hawan keke sosai, sosai. Bana wasa da hawan keke. Ai, duk wani abin da ya shafi harkar keke na fi yarda da shi fiye da babur. Bana cika ma son hawan ma-mota kamar hawan keke don ina gan hawan keke exercise ne, babbab exercise kuma da yake da kyau ma jiki. Kuma in kayi shi za kaji bugun zuciyan ka yana nan free komai kawai zai yi kyau. Likitoci ma za su gaya maka yana da kyau a jiki sosai. Za ka samu balance, za ka samu fit yanda ya kamata. Duk abin da ya kamata ka yi za ka gan hawan keke zai taya ka. Za ka yi ƙishi a cikin hankalin ka a kwance, ranka a kwance. Babu wani jayayya, babu wani abu, babu wani siyan mai, babu kashin kuɗi wai za ka siya mai, babu kashin kuɗi wai za ka siya injin oil. Kawai ka hau kawai ka yi pedaling nashi. Ka tuƙa keken ka, ka je inda za ka je ka dawo a cikin lokaci. Babu bata lokaci in ma akwai go slow za ka iya aza keken ka a kai. Ka ɗauka ka je inda za ka je. Ba baton lokaci ba wani abu. To ni na ji na fi yarda da harkar keke. Na fi yarda da harkar keke. Ni na son hawan keke sosai, sosai. Bana wasa da hawan keke. Gaskiyar maganar ke nan. Bana wasa da hawan keke ko kaɗan. Ko na minti biyar bana wasa da hawan keke. Yauwa.

Gaskiya ina da danganta mai kyau da shugabana a wurin aiki. In ka ba ni aiki kuma kai shugabana ne, kai ne jagorana zan farko and make sure zan tabbata cewa na ba ka babban matsayin ka. Ba na reni, in tabbata cewa ina san ina karkashin ka, in yi maka abin da zai ba ka farin ciki da kwancan hankali don kai ma ka samu farin ciki ka yi aiki da ni. To duk abin da zai kawo reni ko sabuwa zan tabbata cewa na cire shi daga abin. In tabbata cewa ina karkashin ka, in sa ka ka san kai ogana ne kuma in yi maka abin da ka ce in yi. Kuma duk abin da ka sa ni aiki zan tabbata cewa na yi saboda mutuncin mu, za-dangin mu da zumuncin mu ya ƙara kusanci. Kuma zan tabbata cewa ina nan kusa da kai sosai sosai don saboda in kana buƙatan abu kana neman me aika ni ne za ka kira ka aike ni. So duk wani kusanci da wani rayuwa ni zan yi abin da ogana ya ce in yi. So shugaban aikina shi babban matsayi yake da shi a rayuwana. So taɓa zan tabbata cewa dangin mu ya yi kusanci sosai sosai. To haka ko a wurin aikina yanzu ma da nike ogana ma ta wurin aiki ma yanzu amma ban ji da zuwa aiki ba, in na kira shi a waya na ce oga yau fa ba zan samu fitowa ba, ogana zai ce to ba laifi na dai san abu ne ya faru. In dan dai ba haka ba taɓa za ka zo. Ko da ma bai tambaye ni ma me ya faru ba zai ce mun ba laifi duk abin da na gan daman yi in yi. Don saboda ni mai adalci ne, ni mai gaskiya ne. To hakan take ina da danganta mai kyau da oga, da shugabana a wurin aiki. Kuma ba ma shugabana kaɗai ba, koma sun biya ɗani kowa da kowa zai ba da kyakkyawan shaida a kaina. Ina da kyakyawan, ina da kyakyawan zumunci da mutane. To rayuwan ke nan haka ya kamata ya zama. Kana da danganta da kyau da kowa da yana nan kusa da kai. To haka ya kamata ta zama. To Allah dai sa albarka.

Gaskiya abincin da nake ci da safiya sun yi yawa. Wani lokaci zan tashi in ji da cin shinkafa, wani lokaci zan tashi in sha kofi, wani lokaci zan tashi in sha ti, in ci biredi, in ci bons. Ni dai ban da abinci ta masamman da nake ci kowace safe amma abin da na fi ci sosai shine waina. Wani lokaci zan tashi in ci masa da miya da kashi ko da kwai yauwa. Ina balaye sun fasa shi ma kuma in tashi in ci spaghetti. Ni dai ban da abinci da nake zabi. Ko me na samu ci nake don kawai jikina ya samu yayi kyau ban da zabin abinci barkate. To hakan take kuma a cikin gidana, a iyalina duk abin da Allah ya tanada shi zamu ci muyi ma Allah godiya, muyi ma Allah sujada. Ba bata lokaci, ba zabin abincin shirme. Ina a ba mu yin wancan. Za mu yi abin da ya kamata, mu ci abin da ya kamata. In naje wurin aiki na samu abinci in ci duk abin da na samu ci nake. Raina a kwance farin ciki nake. Ba wani bata lokaci, ba wani kyakkyawan, ba wani mummunan fahimta. Dawowa, ni cin duk abin da na samu muke ci. Ko kamar yau wannan ma da safen nan na gida na tashi na ci biredi da wake. To kun gani babu masamman abin da nake ci. To ko wanda safiya duk abin da na samu ci nake kuma muyi murna muyi farin ciki. Ba bata lokaci.

Top rubutuna yana da bala'in kyau sosai. Don ni ina son rubutu sosai, so rubutuna yana da bala'in kyau. Eh, na yi rubutu lokacin da muke makaranta har biya na ake don in zo in yi rubutu. Akwai wani classmate na da ake kiran da shi Peter. Peter zai kira ni ya biya ni kuɗi ya ce: "Trust don Allah Malam Sani Shehu zo ka taimake ni rubutu." Haka zai biya ni. Kowane page ya bani naira goma, naira ashirin, zan musu rubutu. Rubutuna ba dai bala'in kyau ba. Ni ne supervisor na kamfani, jahin ke da kamfanin jagaban Najeriya. So ina samun kuɗi sosai don rubutu. Ina rubutu da kyau, za ka ga rubutuna kyau, kyau sosai. Ina da rubutu masu kyau kuma ba na wasa. Don tun da ainihi abin da nake so sosai shine rubutu. So haka rubutun hannuna ba dai kyau ba, bala'in kyau. Yana da kyau sosai kuma ga shi ga haske, ga iyaka za ka iya karanta shi ba ɓatan lokaci. Kamar lokacin da muna, da mun je trek fair muka tambaya, aka tambaya wa zai ɗauka documentation da wa zai ɗauka rihotun abin da yake faruwa. Ainihi akowa ya miƙa hannuna, ya miƙa hannu ya ce a kira Malam Shehu ya zo ya yi wannan abin. Bayan da na zo na yi rubutun nan kowa ya ji murna, kowa ya ji dadi don rubutun ga tsafta, ga haske, ga shi za ka iya karanta ba ɓatan lokaci. Ba wani abun da zai haɗa, hana ka iya karanta abin da na rubuta. So gaskiya inda ta far ne nan ne ina rubutu sosai. Na iya rubutu da kyau. Ba wanda zai ce baya jin da'in rubutuna. Ina rubutu yadda ya kamata. To abun da ke ciki ke nan. Allah zai taimake mu kuma yanda nake son karatu ina son rubutu haka. Yanda ina son cin abinci haka ina son rubutu. Ba na wasa da rubutu. Ba, bana yakan ce yaro mai kyau, ka iya rubutu gake kyawan rubutu mai kyau. Gaskiya ina da rubutu yana kyau sosai. Gaskiya inda rubutuna ne kam babu ta, babu shakka yana da masamman. Ni masammani a har, ta harkokin rubutu gaskiya.

Eh ina iya tuƙin mota sosai sosai. Na fara tuƙin mota daga waya. Akwai game da ake kira da Doctor driving da shine na fara tuƙin mota. In na fara sai muyi muna mutuwa muna yi in mun fadin in ka buga mutum sai a ce ka mutu ko kuma ka crash sai a ce ka fara kuma ta fari. To daga wurin ne na fara tuƙa Doctor driver sai nan sai muka samu wata game ana kira da Car parking. To da Car parking ɗinnan na fara, na fara, na fara a rana daya zan yi kamar hundred levels muna parking motoci iri-iri. Ba irin motar da bamu parking a kawo mana trailer ne a ce muyi parking. A kawo mana kananan motoci a ce muyi parking kamin kaɗan kaɗan na samu aiki, aikin motor boy. Lokacin da ina shekara goma sha biyar sai na fara aikin motor boy. Da nike aikin motor boy wannan zamu shiga mota muje mu kwaso gawayi daga daji mu kawo. So ina tafiya da wannan mutum ina koyan tuƙin mota kaɗan kaɗan, kaɗan kaɗan, kaɗan kaɗan kamun ka gane nayi nisa. Har na zo na fara hawan motan babana in dauka motan in kai yara makaranta in dawo da su. In dauka mota inje fili in koya tuƙi. To a hankali a hankali haka nayi ta yi ooo har na zo na iya tuƙi. To a yanzu haka da nike magana da kai har wani state a cikin a wani GR zan iya ɗaukan mota in tafi. Zan tuƙa mota har motan company har motan tractor. Na iya hawan tractor a gona in tuƙa mota. Ba irin motan da bana iya ja. Ina jan motoci iya kala kala. In dan dai mota ne kam dai tabbas ni dai na iya jan mota sosai sosai. Ina bala'in jan mota. Kowa ya san ya wannan. Indai jan mota ne bana bata lokaci. Ya makai level matsayi ma yanzu ma da mahaifina baya iya hawan mota in ma zai fita ni zai gaya mun to don Allah in dan taimaka in dauke shi in kai shi waje kaza in dauke shi in kai shi waje kaza. Ko mahaifiyata ta ce itama in ma suna da baki ne suke so a je a ɗauko daga airport nine zan ɗauka mota inje in ɗauko su. Yara sun kulle daga makaranta nine kuma zan ɗauka mota inje in kwaso su. To aikina kenan kuma ina yin shi da farin ciki. So in dande iya tuƙin mota ne kam tabbas. A cikin abokanaina ma muna zuwa competition na hawan mota. Muna zuwa competition muyi tuƙin mota. Mu je mu tashi daga Kano mu je Kaduna mu je muyi competition a nan stadium. Wani lokaci ma mun sa kuɗi ayi bi tuƙin kuɗi sai kaga muyi ina cin kuɗi dinnan sosai. Ba karamin kuɗi nike ci daga racing na mota ba don saboda iya drifting nawa. Na iya drifting sosai. Mun cuye taya mu ci taya yanda ya kamata. To mu mun fara competition dinnan police ba su bi mu don sun san mu. Sun san mu muyi we are registered. Mu an register na mu a Nigeria. So muna da ƙungiyarmu duk lokacin da mun fita mun fita tuƙi ba a, ba a dakata mu ba a tsayar da mu a hanya ba a yi mana abinda bai kamata ba. Tuƙi muke kawai tafiya kawai in mun shiga hanya ba bata lokaci ba komai sai tafiya. To hakan take. Allah dai ya mana taimako ya ci gaba da kare mu amma in dande iya tuƙin mota ne gaskiya ina tuƙin mota.

Irin tsintsiyar da nake amfana da shi, irin tsintsiyan kwara ko tsintsiyan ciyawa wanda muke amfani da shi mu share ɗaki. Toh irin sinsiya dinnan ne muke amfani da shi tun muna yara. Gada kwakwa ake ci, gadi itacen kwakwa ake cire tsintsiyan kwakwa. Yauwa tsintsiyan kwara muke yawan kiran shi. So mun yi amfani da shi sai mu cire tsintsiyan, muna shara muna yin abin da ya kamata da shi. To hakan muke yi. To yanzun dai da sinsiya dinnan ne muke amfani da shi mu share gida, mu share waje, mu share ɗaki, mu share ko tayina. To ko a makarantu ma da tsintsiyar dinnan ne muke amfani da shi. A wuraren aiki da sinsiya dinnan, toh in mun je mun cire ganyen kwara, sai mu zo a kakkabe shi, a kakkabe shi, a kakkabe shi. Ban an kakkabe, an kakkabe an gama sai a samo sinsiya dinnan sai a buga sai muyi sharan, muyi shara, muyi shara da shi. Toh haka muke yi. Da sinsiya dinnan ne muke iya muke yin kayayyaki da shi sosai. Da sinsiyan kwara dinnan to ba yana da ƙarfi kome ya ƙarfin rock. In ka yi amfani da sinsiyan kwara za ka iya sharan da sinsiyan kwara dinnan. In kuma wajena da laushi kana neman sinsiyan shara mai laushi to za ka yi amfani da sinsiyan ciyawa. Shi muke kira da sinsiyan ciyawa. To da shi muke amfani da shi mu share cikin gida, mu share cikin ɗaki. Ɗakin da bai da kafet da shi sinsiyan muke amfani da shi muyi sharan kome da komai yanda ya kamata. To hakan take. Ba mu wani ɓata lokaci. Da su sinsiya dinnan ne muke amfani da shi muyi abubuwan da ya kamata yauwa.

Eh ina bin ka'idojin aiki. Duk wani aikin da aka samu yi, ina bin ka'idoji, ina bin rules and regulations na duk aikin da aka bani. Duk abun da an ce yi, yi nake yi da gaskiya. Ko a cikin aiki aka bani aikin yi, zan yi shi yadda ta, yadda ya kamata. For instance, kamar wa ko wata lokaci haka, to ogana ya ba ni aiki in je can Kano in saya kaya da za mu yi amfana da su don production na abincin kaji. Haka na je can Kano, na je na yi siyayya duka kudaden da aka bani, inda aka rubuta estimate din haka na je na yi, na aikata, na saya duka abun da ya kamata in siya. Na saye duk na kawo, ogana ya karɓa ya kar documentin nima na rubuta rihotun report ɗin nawa. Na rubuta rihoton nawa nima na kawo na ba ma ogana kome ya tafi daidai. So duk wani abun da yake tattara da ka'idojin aiki nawa, na yin ta zuciya ta ɗaya. Ba tare da magudi, ba ciwaciuwa, ba gardama. Duk abin da ya kamata zan yi, nake yi. Ba wani bugu da ƙari. Abun da an ce an sa ni yi, yi nake raina a kwance. Kuma ko a harkan gona ne, duk ka'idojin da aka ce in yi, kuma abin da ya kamata dan in yi, yi nake yi da gaskiya. Ba na yin kayyaki da ƙarya, ba na ciwaciuwa, ba na magudi, kome da gaskiya nake yin ta. To Ubangijin Allah ya sa mu dace. Kuma yanayin zaman rayuwa, duk abin da za ka yi, ai in ba ka bi ka'idojin aiki ba, ai ka yi ba ka yi ba. Don wai nan ka'idojin su yake taimakon ka ka yi abin da ya kamata, ka yi aiki daidai da tare da hikima. To abin da ke ciki kenan. Duk wani abun da ke ciki kuma to za mu tattauna zuwa anjima.

Gaskiya yanda nake gina dangantakana na kasuwanci shine ni ina harka na da gaskiya, ina harkoki da ya kamata, bana cuwa-cuwa, bana maguɗi ina ance ma mutum ga abin da za ka samu a kasuwanci in kamun ka zo siyan gida a hannuna yanzu, inna gaya maka ga kuɗin gidan babu maguɗi, babu cuwa-cuwa, ina harka da gaskiya ba da yarda. Bana sa mutum ya gan kamar ni ɗan iska ne, kuma duk abin da zai sa, zai saka baza ka yarda da ni ba ni bana yin shi. So duk abun da nake yi ina yin shi a cikin gaskiya ne. Kuma abokan harkalla nawa muna yin tayaye, muna yin tayara ta-- muna nan tayaye, muna nan tare babu magudi, yarda kawai shi na sakiyar mu. Muna nan da harkoki, muna da contacts wanda in mutum ya kira ni mu yi kasuwanci, mutum ya yarda da ni gobe ya je tura abokanansa da iyalansa su zo su yi siyayya da ni. For instance yanzun nan akwai wani gida da na saida fifty million naira shekaran daya wuce. Ai gidan nan mutumin nan har yau yana kira na don yayi godiya, ya gaya min yanda yake murna da farin ciki a kan gida dinnan. So kun gani? Inda bai yi mai daidai ba ai har yau bazai dinga kira na ya gode mun ba. The same way duk wani business da nake ciki ina make sure na yi shi yanda ya kamata. A yi kome da gaskiya, ba fargaba, ba maguɗi, ba cuta. Ana yin kome tsakani da Allah. To haka ya kamata ya zama duk abun da mutum zai yi sai ya yi shi daidai daidai da gaskiya. Kan maganan ke nan in ka yi kome da gaskiya to me zai hana, me zai saka ba zaka samu kuɗi ba? Ai kome in kana gaskiya za ka samu customers kuma customers za su kawo maka kuɗi. So haka nake yin kome dai kawai a cikin gaskiya ake yin ta. Cikin gaskiya da sa Allah a gaba. To shi ke nan.

Gaskiya, ni ina cin so-- ina fi son miya mai zafi. Ban cika ci cin miya mai sanyi don saboda baya yi min daɗin cin abinci. Don me ma zan ci miya mai sanyi bayan akwai mai zafi? Ai ni son abinci na da zafi sosai. Ana soke shi ga da wuta, in samu in ci. Abin da nake so ke nan gaskiya, ina son ci abinci mai zafi, miya ko tuwo ko shinkafa ko nama, duk abin da za ka bani ya zama mai zafi. Don kiman, kiman abincin da zafi ya fi komai. So gaskiya ni na fi son abinci na yayi zafi ko a gida in iyaye sun yi abinci ko matata ta yi abinci, na fi jin daɗin shi da zafin ta. In ka kawo abincin da yayi sanyi gaskiya ni ban iya ci. Bari zan bar maka yanda ka kawo haka za ka zo ka dauka. Yanda ka kawo shi haka ne zak-- za ka zo ka ɗauka. Ni dai ba zan ci abinci ɗinnan ma. Ko da safen nan ma sun gama abinci da safe da ban ci ba yanzu na zo in ci miya ɗinnan na ji miyan da sanyi ɗazu. So ban iya na samu na ci miyan ba, sai da na bari, na bar miya din zuwa anjima na je na duma shi. Na yi using gas, na duma miyan kamun na iya na ci abincin na. To kun gani? Ni dai ba na son miya mai sanyi. In kuma bama miyan kawai ba ma, duk abincin da ke da sanyi kawai bana ci Wallahi ni ba na iya ci gaskiya. To ni dai for now dai ban sani ba ko cu-- ko akwai cutar da ke cin abinci mai zafi. Amma dai tun da dai babu, da yardan Allah, ni dai na dinga cin miya mai sanyi, eh, miya mai zafi. Babu ruwa na da kayan sanyi, babu ruwa na da miyan sanyi. Gaskiyan ke nan, bana yin wancan. Eh, uwana ma ba za ta yarda ba ma ta ganni ina cin miya mai sanyi. Za ta ce, "Ai wannan bai yi ba, bai dace da namiji ba. Kaga namiji yana cin miya mai sanyi bayan ga ƴa'ƴan mata a gida, ga mata, ga yara, ga jikoki? Ai ba zai yiwu ba." To bana iya cin miya me sanyi.

Gaskiya yanda nake tare ayyukan da su suka fi muhimanci, muhimmancin mun, ina shirya kome da lokacinsa. Abin da na shirya zan iya wannan lokacin zan yi ta. Bana dauka wannan abun lokacin nan in je in yi ma wannan, a'a. So, nakan shirya, nakan tara ayyukana daya bayan daya. In kamar yanzun ina son jan buga bal kuma a disemta ina so yin karatu, zan duba wanne ne zai fi mun mutunci, wanne ne zai kara mun arziki, wanne ne zai fi mun amfana a rayuwa, wanne ne zai fi mun muhimmanci. Wanda ya fi mun muhimmanci to shi zan in yi. In buga kwallo ne ya fi mun muhimmanci to shi zan yi. In karatu ne shi zan yi. In zuwa gona ne ma duk shi zan yi. In kuma zuwa, in kuma zuwa aiki ne to duk shi zan yi. Duk abin da na gan ya fi mun muhimmanci to shi nake yi. Bana bata lokaci da wancan. Kaman, kamalla kamar yanzun na tashi da safen nan ina ta kwance kwance ne. Ban ji da fita yau wannan ba don saboda ban gane karfin jikina sosai ba. To kun gani, yanzun na kwanta ina na a app wannan ina tamiko AI don ya samu ya yi, ya-- ina taimako training AI yanda zai samu ya gina magana a cikin garin Hausa. Kun gani? To, watan don na gan shi ya fi mun muhimmanci a yanzun haka. Tun da kwance na nake yi ba abu yinki, ba abu nake yi ba. Bara yin tamiko AI don yanzu a, yanzun dai shi ya fi mun muhimmanci. To kun gani? To shirya sh-aiki da shirya harkoki shine na musamman abin da muke yi. To yanda za'a samu karuwa, a samu, a samu cin gaba. To duk abin da zai kawo mun karuwa a rayuwana, zai kara mun zumunci, zai kara mun gani-ganewa da kome da kome da nake so to shi nake yi. To shi ke nan. Duk wani abu kuma daga baya ne.

Eh, ina amfani. Ina amfana da soro net, net na magani na soro. Don saboda ciwon da ake kira da, cutar da ake kira da Malaria. To bana barin jikina soro su samu su, su cize ni. To domin haka gwamnati sun zo sun kawo tallafi, sun raba mana net shekaran da ya wuce. So ina da su net ɗin, da shi nake amfana da su, nake sarrafa jikina don cizon soro. To sanadiyan haka ne ya sa muna iya mu guje cizon soro. Tun da ni kuma ban cika son amfani da maganin soro don saboda yana yawan kawo min mura. To net ɗin kuma ni ma yana min zafi a jiki. Wani lokaci na kwanta net ɗin bana iya nufa shi da kyau amma bayan da zai yi to shi ya sa ina yawa amfani da net ɗin. Don ni goma ma ace bazan iya nufa shi da kyau ba da ace gaba daya gaba daya bazan, eh da zan je ina karɓa allura da magungunan Malaria. So na yadda ma na gwammace in ginda amfani da net nawa. Don amfana da net ya fi alheri. A gidanmu gaba daya kusan kowa har ɗau, har ɗakin kare muna amfani da net. Don bamu wasa da net ɗin nan don cizon soro gaskiya bai yi ba. Cizon soro yana sa mana babban zazzabi da cututtuka da yawa. To abin da ya sa kenan mu bamu yarda da wa, bamu wasa da harkan net. Bamu wasa da soro net. Muna amfani da shi sosai sosai. Ah kuma muna da jarirai a gida. To sanadiyan haka ma jariran masu ma suna da nasu kankantan net. Suna da nasu net da makwabcenmu duka kowa yana amfani da net yanzu haka. Asibi asibitoci duka suna amfani da net, gidajen, gidajen addu'o'i, ehn gidajen marayu. Ko ta ina da ka bi kowa yana amfani da net kuma yana da kyau a yi amfani da net. In ka yi amfana da net ka gan zaka guje cizon soro, su soro ba za su samu shan jininka ba. To kai ma za ka samu ka huta. To abin kenan da yake ciki.